Yaya rana take, take bambanta a lokacin damina da lokacin rani? Yadda rana take bambanta a lokacin damina shine lokacin damina gaskiya babu yin rana sosai ba, a cikin azabar rana sosai ba kamar lokacin rani. Amma in ka ga an yi rana sosai lokacin damina, to za ka samu lokacin da an yi ruwan sama sosai, hadari zai haɗu da yamma ya yi.

Ku bamu labarin wani babban kuskure da kuka yi a girki da darasin da kuka koya. Babban kuskuren da muka yi a girki da darasin da muka koya shine akwai wani abinci da ake kira kuskus. A lokacin da na fara dafa shi, na tashi na je na cika mushi ruwa ashe ba haka ake ba sai da ka baya na fahimci yadda ake saka mashi ruwa. Ana sa ruwan ɗan kaɗan ne tin daga ranan na koya yanda ake dafa shi.

Kana son zama kusa da taga? Eh, ina son zama kusa da taga sosai ma kuwa. Ko a makaranta kusa da taga nan ne wajen zama na. Saboda iska ya danga buguna ina ɗan shan iska mai daɗi. Sannan haka a gida ma ina buɗe taga na ta yadda nake so, ko kai na kusa da taga na. Don dai mutum ya samu iska mai kyau kuma mai daɗi.

Ku gaya mana game da shawarar da ta sauya rayuwar ku. Babbar shawarar da ta sauya rayuwana ita ce wanda wani abokina ya faɗa mun ya bani ita a lokacin muna zuwa makarantar islamiyya. A magana akan maganan haddar Ƙur'ani ya ce min, Ibrahim kaje ka shiga Haddar Ƙur'ani ko da izu biyu ne ka yi ƙoƙari kaje ka haddace. Ai kuwa da na shiga haddar nan, sai naga na ma wuce ba ma izu biyu ba. Na tafi ina ƙoƙarin haddace ƙur'anin gabadaya. Wannan ita ce babbar shawarar da gaskiya aka bani a rayuwa na ji daɗinta sosai.

Ya ya kake bayar da ra'ayi a aiki? Yadda nake bayar da ra'ayi a aiki, da farko dai nakan tabbatar cewa ra'ayin nan nawa da zan ba da yana yin aiki sosai. Misali, mun taɓa gwada yi a wani waje, ta yadda kuma Allah ya sa muka ci nasara. To haka idan muka zo wajen aiki in na ga akwai wani kuskure, sai in ba da kalan wannan ra'ayin da muka taɓa yin amfani da shi a baya ta yadda mun ga mun ci nasara idan muka yi shi.

Ku gaya mana game da abincin yara. Abin da abincin yara suke dama shi dai kam yaro ko da yaushe akan yi ƙoƙari a ajiye mashi abincin da ya fi so. Misali za ka ga yara suna yawan son shan tea da madara, to koda yaushe za ka ga a wannan ɗaki akwai ruwan zafi sannan akwai madara a ajiye da milo saboda idan yaro ya buƙaci abinci sai a haɗa a bashi.

Wani wata ake aka haife ku? A watan da aka haife mu shine, an haife ni ranan daya ga watan goma, wato kan First October kenan. A wannan wata ne aka haifeni, kuma wannan wata itace in ta zagayo awannan rana ɗaya ga watan October, shi ne yake zama watan haihuwa na, wata kan wannan watan yin murnan zagayowan shekaran haihuwa na.

Kana kunna sanarwar app? Eh ina kunna sanarwar app amma ba kowane app ba. Ina kunna sanarwar app saboda masalin WhatsApp ina kunna sanarwan ta sanan kuma da applic da app ɗi na na message wanda yake SMS shi ma ina kunna sanarwar shi ta inda in an turo min saƙo na san ya shigo. Haka sanarwar app ɗin da nake amfani da shi na asusun ajiyan banki na shi ma ina kunnawa ta inda in kuɗi ya shigo in sani, haka in kuɗi ma ya fita in sani.

Me kuke duba idan za ku kwana a wani wuri? Abin da muke fara duba wa idan za mu kwana a wani wuri, wani abu mai mahimmanci na farko dai shine bayan gida. Bayan gida shine abunda muke fara dubawa, sannan kuma mu duba ya yanayin wajen da zamu kwanta, ya yanayin tsaftan shi, da natsuwan wajen.

Ku gaya mana game da miyar taushe. Miyar taushe dai wata miya ce da a gida take da kaman miyan, ta ke kama da miyan alfarma ta yadda idan a rana za a yi wannan miyan taushe a gida, za ka ga dukkanin yaran gida kowa na farin ciki, yana murna yau zai sha miyan taushe. Miyan taushe miya ce wacce ba iya kaɗai tuwo ake cin ta ba, ana cin ta da shinkafa da sakwara.

Dara da sauran wasannin gargajiya ku faɗa wadda kuka sani. Dara da sauran wasannin gargajiya dai kam mun san su tun muna yara kuma mun yi su sosai. Sannan haka akwai wani wasa da muke bugawa wasan kantas shima dai tun muna yara muke yin sa. Sannan haka akwai wasan, akwai wasan early in the morning shima tun muna yara kuma haka na gargajiya ne da igiya ake yinsa shima.

Ku bamu labarin wani abin mamaki da ya faru da ku a tafiya. Babban abun mamakin da ya taɓa faruwa da mu a tafiya shine wani tafiya da nake yi. A wannan tafiya da muka yi da muka je mu muka ɗauki kammu muka je wannan gari amma wajen waɗanda muka je sai suka ba mu kuɗin motar da muka hauro muka zo da kuma kuɗin motar da za mu koma wajen da za mu ka koma. Wannan abi ya bani mamaki kuma ya burge ni.

Kana zama kan gwiwa? Eh ina zama kan gwiwa sosai kuwa, musamman ma lokacin da nake zaune nake ibada nakan zauna akan gwiwa na domin na daɗewa ina wannan zama ban gaji ba. Toshe shi yasa nake yawan amfani da wannan kalan zaman kan gwiwa nan. Yana da matukar amfani a gareni ma sosai haka.

Ku bamu labarin farin ciki ko damuwa da saƙon banki yake kawowa. Eh, babban farin cikin da saƙon banki kawai shine ka wa ye gari ka ji wasu kuɗaɗe sun shiga cikin account ɗinka kuma a ce maka wannan kuɗi cewa an ba ka ne kyau ta. Sannan kuma abun damuwan da yake ta saka ka, ka tashi ka ga kuɗin da kake da su a cikin account ka wa yi gari ka ga sun ƙare ba ka an kara ba. Kana ta kashe kuɗi ba ka yi lissafi ba. Wannan babban abin damuwa ne kam.

Ku gaya mana yadda kuke shawo kan tsoro. Yadda muke shawo kan tsoro ya danganta da ma me kake jin tsoro. Idan misali mutum yana jin tsoron dabbar daji, ko maciji ne to sai ya kiyaye zuwa irin wajajen nan saboda ga sawa kansa ma ba zai ji inda ma zai gamu da waɗannan abubuwan da yake jin tsoro a rayuwarsa ba.

Wani irin film kake son kallo? Gaskiya irin fim inda nake son kallo shi ne fim ɗin Hausa. Fina-finan Hausa na kannywood wato wadanda ake yinsa a Najeriya na dogon zangon da suke yi yanzu. Wannan fina-finai suna ƙayatarwa kuma suna ba da ma'anoni masu rai wanda ake fahimtansu sosai da ma'ana mai daɗi. Sannan ga nishaɗantarwa a cikinsu da daru sussuka mata daɗi na rayuwa.

Maganin gargajiya me kuke gani game da shi? Eh, maganin gargajiya magani ne wanda idan ka yi amfani da shi ta hanyar da ya dace, magunguna ne masu kyau wanda tun fil azal iyaye da kakanni da shi suka yi ta amfani. Suna warkar da ciwukan da ke damunsu. Kuma magunguna ne waɗanda in na bature ya kasa sai ya ga wani gargajiyan da sun yi maka aiki sosai.

Ku gaya mana yadda halin cin abinci ya sauya a yankin ku. Yadda halin cin abinci sauya a yankin mu gaskiya al'amura ne babba wanda yana da alaƙa da yanayin da ake tafiyar da mulkin ƙasa wanda ya sa talauci yayi yawa a kan ƙasa. Da mana cin abinci sau uku sau huɗu a rana amma yanzu sai aka dawo ana cin abinci ne sau biyu wani ma sau ɗaya a rana.

Yaya dangantakarku da maƙwabta take? Dangantakar mu da maƙwabta gaskiya muna dangantaka mai kyau tsakanin mu da maƙwabtan mu, ta yadda muka ɗauka junanmu tamkar yan uwa, saboda idan wani abu ya faru da mutum maƙwabtan mu su suke fara kawo mana ɗoki, in na jin daɗi ne su suke zuwa su taya mu jin daɗi.

Wane aikin gida kake yi a kullum? Eh gaskiya aikin gidan da nake yi a kullum shine ina yin shara. Ina tabbatar da cewan kullum ina yin shara saboda waje ya zama na cewan yana da tsabta ba da datti a waje saboda datti matsala ne a rayuwa ɗan adam ba ga baya ɗaya. Zaka ga kuma ɗaki baya daɗin zama in ba a share shi ba.

Wane lokaci ne na shekara kake fi so? Lokacin da na fi so na shekara lokacin da aka yi shuka aka girbe wa takarda. Mina ya sauka ya tafi a lokacin da kayan hatsi suka fara fitowa. A wannan lokaci na fi son shi a shekara saboda a lokacin abubuwan more rayuwa suna yin sauƙi ta hanyar da komai zaka dinga samunsa cikin sauƙi.

Yaya kuke raba kuɗin shiga ko na kashewa na wata-wata? Yadda muke raba kuɗin shiga ko na kashewa na wata-wata shine a lokacin da idan kuɗi ya shigo to mu kan raba shi muka tsafta shi mu ware shi ta yadda kowace rana mu cika kuɗin da za mu kashe a kaza. Abin da muka samu shi kuma wanda ya shigo shi kuma wannan shi ma mukan san yadda za mu raba shi. Yenayin yenda yewan mutane suke.

Kana fi son hawa matakala ko lifta? A’a gaskiya ne dai kam na fi son hawa lifta ta yadda kawai zai ɗauke ka ba sai ka sha wahala ba ka tafi lokaci ɗaya. Ka je inda kake so kaje a cikin yan sakanni amma shi ta matakala za ka ɗauka mintoci ne kuma ga gajiya. Idan matakalan na da yawa, har ciwon ƙafa ya kan sa mutum.

Ku gaya mana game da tafiya a ƙasa a yankinku. Tafiya a ƙasa a yankin gaskiya abu ne wanda ake yawaita yin shi a ƙasaba saboda sakamakon ma tsadan al'amuran rayuwa ya sa mutum idan zai je waje ko da wajen bai wuce kilomita ɗaya sai ya kashe Naira ɗari uku zuwa ɗari biyar amma idan mutum ya zo da ya tafi da ƙafansa sai haka ya je ya dawo cikin natsuwa.

Sau nawa kame amfani da intanet? Gaskiya ina amfani da intanet sau da yawa a cikin al'amuran rayuwa na, saboda yawanci duk abubuwan da zan yi da intanet nake amfani da shi. To aƙalla dai ni kan ba na ma kashe intanet dina a rana ko da yaushe saboda idan sako ya shigo zai ji kawai ya shigo. To zan ce ina amfani da shi a rana sau ɗari kenan.

Ku gaya mana game da taron unguwa. Taron anguwade wani abune wanda ake yinshi acikin kowani anguwa wanda suke son cin gaba alummansu. Misali, taron yakan kasance akan yi shi akan cigaban unguwa, musamman matasa, musamman matasa, wa'inda, wa'inda suke nan da kuma wa'inda ba sanan dan cigaban ilimin al'umma da kuma sana'o'in hannunsu.

Yaya lokacin hunturu yake canja rayuwar unguwarku? Yan da lokacin hunturu yake canza rayuwar unguwarmu shine, gaskiya lokacin hunturu mutanen unguwarmu na kiyayewa akan rage hura wuta ta ko'ina, saboda iska yakan ɗauki wuta ya kai shi inda ba'a so kuma sannan sai kaga daga bisani an samu matsala. Kuma sannan akan samu datti ta ko'ina, to hakan yasa ake samun mutane su dinga kwashe bola a kai a kai shi ma.

Ina kwana lafiya, lau kun kwankwanta ta ya kwatanta yadda gaisuwar safiya take gudana tsakanin ku da mutanen gida. Yadda gaisuwa take gudana tsakanin mu da mutanen gidan musamman na safiya shine idan aka wayi gari za a ga ƙarami idan yaga babba zai gaishe shi ina kwana an tashi lafiya, ya aiki, ya kowa da kowa to masha Allah yaran sun tashi lafiya eh.

Ku gaya mana game da tafiyar ku mafi nisa. Tafiyar mu mafi nisa da mukayi shi ne wata tafiya da na yi daga jahar Kaduna, Najeriya zuwa jahar Borno Maiduguri. Wannan tafiya kam mun yi ta na tsawon awa tara muna cikin mota, ta yadda gaba ɗaya wanan ranar da muka fara tafiya a kan mota muka ciny shi.

Shin akwai abubuwan da kuke tara wa ku faɗa game da su? Eh, akwai abubuwan da muke tara wa. Babban abubuwan da muke tarawa na farko dai shine kuɗi. Mu kanyi ƙoƙari mu tara kuɗi saboda muna da buƙatun su yanzu da kuma nan gaba. To shi sa ba ma wasa da tara kuɗi a ko da yaushe muna ƙoƙari muga mun tara yanda zai ishe mu har ya isa ƴan'uwa ma da za mu ba su.

Hanyoyin tafiya ne suke akwai a unguwarku, menene amfanin su kowanne? Hanyoyin tafiyar da akwai a unguwar mu akwai hanyoyin tafiyan kafa, akwai hanyoyin tafiyan mota. Hanyoyin tafiyan mota wannan zakaga ana amfani da su domin sufuri shigowa da kaya daga nesa ko kuma fita da kaya zuwa nesa. Sannan hanyoyin tafiyan ƙafa ta yan da zaka gansu cikin unguwanni mutum in yana son yai tafiya ba tare da cunkoso ko damuwa ba.

Matasan dasuke samun kudi ta hanyar wasan internet mikuke gani gane da wannan sabuwar sana a. Wannan wata sabuwar sana'a ce wacce gaskiya akwai ci gaba sosai a cikinta kuma yana rage radadin tallafin, yana rage radadin talauci da yake damun matsin al'umma sosai. Saboda al'umma yanzu matasa yanzu da yawa sun dawo sun kama wannan sana'a gadangadan saboda tana biya kuma alhamdulillah akwai kuɗi a cikinta.

Inda kuke fatan zuwa fiye da ko'ina, me yasa inada nake fatan zuwa fiye da ko'ina shine garin birnin Makka. Ina son in je Makka, in je Madina domin in sauke faralin haƙƙin hajji da yake kan dukkan wani musulmi. Wannan yana cikin kuma al'ada mu kuma muna son zuwa garin domin mu je mu ga garin saboda kyawunsa da ƙayatarwansa.

In shi iya dafa abinci. Ina iya dafa tuwo da miya. Ina iya dafa shinkafa, dafa. Dai ka kuma san na ina iya dafa shinkafa da miya. Har ma ina iya dafa wani abu wai shi cuscus wanda a banɗashi ba a saka mashi ruwa in aka tashi dafa shi ruwa kaɗan ake saka mashi sai a bar shi da tirenin tukunya ya ƙara sa dafa maka shi.

Ka gaya mana game da aikin masana'anta. Aikin masana'anta wata aiki ne wacce ake yin ta na musamman ko don ana ƙera wani abu ko kuma ana fitar da wani abu. Kaman misalin aikin da ake a masana'antar buga bulo. Za ka ga wannan injinan bulo ne za ka gani da mutane na buga bulo kawai.

Ku gaya mana game da yankin kasuwa da yamma. Yankin kasuwa da yamma gaskiya waje ne wanda za ka ganshi a lokacin kuma kowa ya fara hada-hadan kwashe kayansa saboda an riga an gama cin kasuwa. Kuma a wannan lokacin nan za ka gani kaya na yin sauƙi saboda mutum baya son ya koma da kaya gida sai kaga an sai da kaya masu tsada a rahusa mai sauƙi.

Ku ba mu labarin wata rana da yau da kullum wadda ba zato ta zama rana ta musamman. Ranar da ba zato ba tsammani ta zama rana ta musamman shine ranar da na gamu da wata yarinya. Yarinyar nan gaskiya ta kawo min cigaba sosai a cikin al'amuran rayuwana saboda na kasance ina son yarinyar nan kuma ina tausayinta sosai. Ita ma tana so na tana tausayi na sosai muna son junanmu dai.

Littattafan soyayya na Hausa shin kun taɓa karanta su? Kun faɗa mana game da wannan duniya? Eh, na taɓa karanta littattafan soyayya sosai ma kuwa. Akwai littafan soyayyan da na karanta su suna da daɗi. Ta yadda in kana ji haka kamar abin da gaske ne yake faruwa. Wai litafin soyayya ma lokacin ma yafi kallonsa dadi.

Yaya mutane ƙarancin lokaci zama tare yake? Yadda ƙarancin lokacin zama tare yake gaskiya kam saboda tsakamakon al'amuran rayuwan yau da kullum ne, ta yanda mutane kowa ya fita fafutukan neman na kansa, kowa gari ya waye, ya fita har sai dai idan yamma ya yi wasu su dawo dayamma wasu ma ba sa samun dawowa da yamma.

Yaya kuke sauraron sabbin waƙoƙi a yau? Ku faɗa mana canji da ya faru. Yadda muke sauraron sabbin waƙoƙi a yau shine muna jin su akwai wani manhaja da take saukar da duk waƙan da aka fitar da shi sabo kamar misalin Spotify ko Video Max suna fitar da sabbin waƙoƙin da aka yi a nan wajen muke sauraron su.

Yaya kuke sauraron waƙa? Yanda muke sauraron waƙa shine ina kunna waƙan da na fi so, irin waƙan Hausa sannan kuma ina kunna ina barinta da spika bana sa iya fis saboda na fi son in ji sautin a haka kawai ban sa iya fis saboda kada in damu wani ko kuma irin in zo ina waƙa ban sani ba muryana na fitowa sosai.

Ku gaya mana game da yin tukwane. Tukwane dai wani al'amari ne, wani abu ne wanda ake ƙera shi a maƙera musamman inda maƙera suke inda ake amfani da dalma a narka shi ko kuma da ruwan ƙarfe a yadda ake narka shi a saka shi abu mai siffar tukunyar ta yanda za a yi domin a dinga amfani da shi wajen dafa abinci, dafa ruwan wanka da kuma sauran ayyukan cikin gida da shi.

Ku bayyana fuskar wanda kuka sani sosai. Fuskar wanda na sani sosai akwai fuskar wata budurwa ta wacce na sani fara ce, doguwa, siririya, kyakyawa mai hazaga, gata da hanci daidai wa daida, gata da bakinta mai kyau. Tana da siffar kyawu sosai.

Kuli-kuli da alewa kuma labarin kayan ciye-ciye na yarintan ku. Kuli-kuli da alewa suna cikin kayan ciye-ciye na yarintan mu. Alewa da akwai askirim mai biskit sannan kuma akwai soye da ragada da akwai awara, akwai shasshaka, akwai tuwon madara, akwai taliyan yara.

Waƙoƙin wasannin yara ku rera wadda kuka tuna kuma kuka faɗa, kuka faɗa wasa wasan ta. Na waƙoƙin wasannin yara da muka sani shine, tun muna wasan su shi ne “Are riri areyo, are ɗan Hajiya, muje katsina da kai, mu ɗebo acca”.

Ku gaya mana yadda damina take shafar rananku? Yadda damina take shafar ranar mu shine idan har in muka ga hadari, musamman mu ma'aikatan bulo hankalin mu na tashi saboda a lokacin nan dole a tsaya da buga bulo, wata sa'in ma idan ana ruwa dole a yi da afasa yin aikin ta yadda kasuwan mu ya samu cikas awannan rana haka kazalika kuma.

Wace kalmar Hausa ce ta fi wuyar fassarawa zuwa wani harshe, ku bayyana mana dalilansa. Kalmar da tafi wuyar fassarawa zuwa da barka Hausa zuwa wani harshe da dalilansa shine kamar misali ace kalma, kalman "uhm" to sai ka rasa kalman wata mai take nufi ne da wata harshe ɗin.